Eh ina iya duba lamba a QR code bai da wuya. Da application ake duba wa kuma za ka in ka duba za ka gani ko ba lambobi ne wayan sun ba. In ka duba su waƴan sun, su waƴan sun su, sunaye ne da su data dai da yawa.